Wannan Hausas Sakkwatacce ce muna kwana mana. Eh muna kwana daga ƙarfe sha biyun dare ni nake kwanciya zuwa ƙarfe, ƙarfe dayan dare. Wani zubin ma sai in kai asuba ma ni ban yi kwana ba. Amma duk inda ƙarfe ɗaya take na rana haka zuwa sha biyu kuma mun tashi to haka nake yi. Abba wannan Hausar taka Hausar Sakkwata ce ba Hausar Kano ba kuma Hausar Kano ita ce tangible Hausa da duk duniya ake amfani da ita.

To kasuwa, kasuwa yanzu ta lalace. Mu muna canjin naira ne zuwa kuɗin Amurka. To kuma kasuwa ta tsaya. Babu kasuwa sai ka fita wajen ka je ka zauna ma ka yini ba ka yi cinikin nera ɗaya ba. To shi ya sa yanzu yawanci ma ina gida a zaune. Babu wani aiki da nake to kaga kuwa kana da iyali za ka ciyar. To dole ka nemo wani aikin kuma da za ka dinga yi. Shi ya sa idan za a ɗan ɗauke ni aiki a wurinku, to Alhamdulillah, Masha Allah, to tuko wannan awa wajen huɗu, awa goma ko sha biyar ina free a internet. Zan iya zama in ta muku aiki yadda kuke so.

Idan na ci abinci da yamma, nakan ɗan saya idan tattaki haka. Ko in ɗan fita ƙofar gida in ɗan zazzaga yanda cikina zai zazzagi so. Sannan kuma in dawo in yi sallolina da ƴanna filifilina. Idan kuma ƙarfe sha biyu ta yi haka, lokacin kwanciya ya yi ko ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyun dare sai kuma na kwanta.

A'a, na fi son kallon fim series na ɓangaren Amurkawa. Shi ma wanda ya zamantu irin na shiga binciken nan ko na irin masu tattalin masu binciken ya sunan shi, masu binciken ƙarƙashin abubuwa na ma'adanai da aka yi na tarihi na da irin shi na fi sonsu da kuma irin na sarautan nan su na fi su.

A sosai kuwa ana amfani da ruwan rijiya, dan yanzu ma da shi nake amfani. Shi ne ruwan sha na dan ya fi yawanci ruwan famfo da yake tahowa, tunda shi akwai sinadarai sosai a ciki. Amma shi kuma wannan ruwan rijiya babu wani sinadari a cikinsa. Ruwa ne mai kyau kyakkyawa to nima kaina yanzu dashi nake amfani a gida na shi nake sha, da shi nake wanka, da shi nake girki, da shi nake kome.

Alhamdulillah wallahi muna zaune da maƙwabta na lafiya lau cikin kwanciyar hakali da girmamawa. Domin aka ce maƙwabci ya fi ɗan uwa wani lokacin saboda dukan abin da ya tasu gare ka, maƙwabcinka ne zai fara dara a kanka kafin wani na ƙananen sa ya zo. Gaskiya muna kan zaune da maƙwabtanmu lafiya lau Alhamdulillah kuma muna samun fahimtar juna kuma muna zaune cikin lafiya da fahimtar juna Alhamdulillahi.

Ai shagon da nafi zuwa yanzu a Nijeriya shine shagon kayan abinci, kayan masarufi inda za ka siyo kayan shinkafa, sitaliya, su makaroni sai kuma inda ake saida sisiga da madarar shayi da kuma ɗan su biskit da 'yan alewa na yara. Wannan shine dai shagon da inda kake neman siyo biredi da waye da ɗan saurarrakin kayan gida. Gaskiya nafi zuwa shagon da ake saida wa'inan kayayyakin.

A'a kuna duba kalanda kullum saboda dole ka dinga duba kalanda saboda yawanci kana iya rubutu ka ga wace rana za ka rubuta a jiki ko kuma kana so ka yi tura sako ka bada kamar misalin cewa ranar 15 ga watan goma shekara ta alif dari tara dubu biyu da ashirin da shida ka zo ka same ni a lokaci to dole sai mutum yana duba kalanda kullum yaumu kuma kowane lokaci nakan duba kalanda domin in san me ye kuma nakan ajiye da yake akwai abubuwan da nake ajiyewa da suke tunatar da ni idan lokaci yayi nakan duba ko kuma in ƙara akan wanda zan yi gaba.

Nakan koma gefe in yi shuruu, in dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaman yadda addinin Musulunci ya sharaɗa mana. Sannan kuma idan na ji na fara sauki sai in yi abin da aka fi sani yoga. In tankwashe ƙafafuwana, ɗaura hannayena a kan cinyata in yi shuruu, in rufe idanuwana so duk damuwar da take tattare da ni. Idan ne wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nayi yoga sai kuma komai ya sauka in sha Allah.

A'a ai wannan ai shine abin da na fi so turare ba? Ai koyaushe a cikin ƙanshi nake, da na shafa a cikin jiki da na shafa a kan kaya. Kullu yaumin nakan shafa su. Dus sanda na fito daga wanka zan shafa na cikin jiki, sannan zan shafa kuma a kan kayana da zan saka. Ai turare ƙanshi, ƙanshi, ƙanshi, ƙanshi ni'ima ne, wato ƙanshi alheri ne.

Ina cin abinci wajen abincin dare wajen karfe goma na dare. Shine lokacin da nake cin abincin dare. Sannan kuma nakan bar shi haka ne saboda yanayin ulcer da nake da ita kan natse da lokaci. To gaskiya karfe goma na dare nakan cin abincin dare. Daga nan kuma idan na ci zan ɗan yi zirga-zirga, idan na ɗan yi tsalle-tsalle na, na ɗan yi mammosa jikina sai kuma in dawo in ɗan yin ɗan abubuwan da zan yi kafin na kwance.

In dai ba irin aiki ne na wucin gadi ba, ni da yake kasuwanci na ke yi. So ba ni da wani bukatar horo a cikin aiki sana'ata da na ke yi, tunda Alhamdulillah ina da ilimin sana'ata ina kuma da wannan. Sai dai idan kuma wani aiki ne ya fito a cikin dangance sana'ar mu, akwai lokacin da ainhin Bankin Najeriya takan ɗiban mu takan bamu wani horo a kan yanayin yanda muke canja Naira daga zuwa kasashen kuɗin America ko wata ƙasa ta duniya. Amma dai a ya fi muhimmanci a kan yanda za ka canja Naira zuwa riyal da kuma dokoki da za ka kiyaye. To wannan mu kan samu horo a harkar kasuwancin namu da muke yi.

A tawa dai ruwan ƙasa ce, ita ce tawa launin, ita ce launin jakata ta saka kuɗina da nake ajiye wa. Ruwan ƙasa ce da kuma ratsin baƙi na siliki a jikinta haka take.

A sosai, ina iya ɗaura ƙulli. Nakan yi ƙullin zarge, nakan yi normal kuma ƙulli. Duk wani iya ƙulli da nake ina iya ɗau ƙulli, ina iya ƙulle shi ina iya kuma warware. A to na iya ƙulli sosai. Ba mu da matsala a kan ƙulli.

Tabbas ina son ɗakina yayi haske, saboda ban son zama a cikin duhu kwata-kwata. Shi yasa koyaushe nake kwana ma da fitila, domin ɗakina yayi haske sosai. In samu in duk inda na juya zan gan shi da hasken sa, to hankalina ya fi kwanciya a haka. Ina son ɗakina yayi haske sosai.

Eh ina riƙe riga aljihuna, ina saka hannuna a cikin aljihuna na riga in riƙe shi lokacin in ina tafiya haka ko kuma in ina so in yi sauri a cikin tafiyata to nakan zura hannuna a cikin rigata in riƙe in ci gaba da tafiya. Saboda ya fiye mun sauƙi bana ciccila hannu kuma zanyi saurin tafiya to ina zura, ina riƙe hannuna ina riƙe rigata a cikin, a cikin aljihuna.

Kwarai kuwa ina tafiya kasuwanci zuwa wani garin ko zuwa wani ƙauye da yake kusa da ni. Nakan tafi har Abuja Katsina wajajen zuwan ƙauye shanono su a wannan garin. A garin Malam duk saboda kasuwanci inje in ɗan siyo kayayyaki na wasu abubuwa ko na gida ko na kuma harkokin cinikayya ta da na ke.

A ina shan madara sosai. Ina shan madarar shanu. Nakan zuwa rugar Fulani in siyo ta. Dan zuba sugar don mutum ya sha. Haka da kuma ina shan haka normal madara da shayi. Sannan kuma ina shan condensed milk wannan madara mai zaƙi sosai. Yauwa ina shan madara sosai. Hmm yana daya daga cikin abun da na fi so ma. Madarar shanu, madara normal da kuma madarar condensed milk.

A yanzu saboda ai kaga rayuwa duk ta canja yanzu, fensir da shi muke amfani fiye da alkalami, tunda yanzu alkalami yanzu ba rubutu ake da shi na ajamu ba. Yanzu duk rubutu ya koma na boko. To saboda haka na fi son amfani da fensir yanzu, tunda shi idan kai ba daidai ba zaka iya sa a abun gogewa ka goge. Shi kuwa alkalami sai dai ka ba gulun gogewa. To yanzu gaskiya na fi son amfani da fensir fiye da alkalami.

Eh tabbas ina raba ayyuka da wasu. Idan na zamanto cewa yanzu an ba ni aiki awa ɗaya, idan na ga cewa kafin wannan awar ba zan iya kammala wannan aiki a cikin wannan awa ɗayan ba, to zan kira wani ko wasu su zo su taimaka mun domin in gama wannan aiki a cikin awa ɗaya. Domin shi alkawari in dai ka ɗauke shi ka ce na ɗauka to tabbas kayi kokari ka cika shi. Kuma ina ba wa aikina muhimmanci sosai kuma ina kiyaye lokaci yayin da nake aiki.

A na fi son ƙwallon kwando, saboda shi na fi jin daɗi, shi na fi ganewa, shi na fi kuma iyawa. Ina son sa sosai, saboda shi ne wasana na farko da na fi so na yi sai kuma kwallon kafa. Ita kuma wannan idan ba zan iya ball ɗin kwando ba ne ba ko wurin filin da zan yi ball ɗin kwando ya mun nisa, shi ne idan na ga ana ɗan buga ƙwallon ƙafa na kan so. Amma wasan da na fi so in dinga takawa shi ne wasan ƙwallon kwando saboda shi na fi jin daɗin shi sosai.

Ahh bansan gorare masu hayaniya. Shi ya sa ni zubimma idan naga inada aiki da yawa nakanyi zamana a gida ban fita kasuwa sabuda bansan hayaniya ina son wurin da ya zamanto chewa shiru. Ban fiya shiga cikin hayaniya. Shi ya sa ban fiya zuwa wurin da ake kallon ball ɗin ba. Haka na gidan kallo na kallon wanda ake sawa haska ball ɗin ƙafa bana zuwa. Haka sitadiyum inda ake buga ƙwallon ƙafa shi ma bana zuwa. Tuh dur inda na msan da hayaniya gaskiya bana shiga. Bana son hayaniya.

A'a ina amfani da wayar Android ta kamfanin ta Kano kwaman tuwanti. Ita ce wayar da nake yi amfani da ita yanzu saboda tana da abubuwa masu inganci, masu harka to saboda haka na fi ni kaɗai nake amfani. Duk wayoyina ma da na yi baya gaskiya duk ta Kano ne. Ba ni da wani kamfani da wuce ta Kano.

Ah ƙware kuwa ina da kyakkyawan iya rubutu. Tunda ni bahago ne, rubutuna Alhamdulillah yana da kyau. Ina yin shi manya-manya, warwara masu kyau yanda zai yi daɗin karatu awu daɗin karanta wa. To saboda haka ni bani da matsala a rubutu. Rubutuna yana da kyau sosai. Bawai yabon kai ba, amma tabbas Alhamdulillah rubutu na yana da kyau.

Nafi jin daɗin shinkafa da miya da nama ko da kifi. Asa masa kabeji, asa masa man salat. So nafi jin daɗin wannan abun. Sannan da safe in samu shayi da biredi da madara da soyayyen kwai. Yauwa to idan aka haɗa mun wannan ina jin daɗinsu sosai.

A gaskiya nafi son naman ƙaramad dabba. Naman akuya ko naman rago na ƙaramad dabba, saboda yafi laushi, shi wannan har ƙashi zaka taune, sannan kuma ina son naman kaza. Amma dai firstly na fi son naman ƙaramad dabba, tinda shi yafi laushi yafi kuma daɗin amfani. To abin da dai na fi so naman ƙaramad dabba.

A na fi son lokacin ɗaurin aure saboda a nan ne zaka haɗu da mutane wanda ka jima baka haɗu da su ba, da abokai, da ƴan uwa, da ƙanne, da yayu. Duk anan za ku haɗu, ku zauna, ku yi hira, ku tattauna, ku yi abubuwa sosai na zumunci to a gaskiya na fi son lokacin da ake yin ɗaurin aure tunda shine na maza. Daga kuma kaga duk bukukuna na matane, bab yanda za a yi namiji ya shiga. Amma wannan ɗaurin aure na fi sonsa saboda shine zaka haɗu da mutane da yawa.

A makullai na na cikin gida gasu a cikin aljihu na haɗa da na mashin ɗina, dun nakan ajiye su a cikin aljihu saboda mantuwa ko wani abin kar na je na fita na manta shi a gida, to sai na saba wa kaina na ajiye makulli na a cikin aljihu na. Dun sanda na fita in na je na dawo zan buɗe gida ba sai na kwankwasa an buɗe mun ba, zan sa makulli na in buɗe. To na fi ajiye makulli na a cikin aljihu.

Ɗa muryata tana da ƙarfi, alhamdulillahi tana da ƙarfi sosai saboda idan na ƙara ɗaga ta sosai akan jiyo ni daga nesa. Toh ina da ƙarfin murya sosai alhamdulillahi. Ba wai murya ce ta irin masu kama da mata ba muryata ta cikakken namiji ne. Idan ya yi magana ko ya yi tsawa yauwa zuciya za ta girgiza. Irin muryar nan ce da ni.

A da yake ni kasuwanci nake yi, babu wani uniform da muke sakawa, kawai sai dai in sa manyan kaya na irin wanda nake so in fita da su, babban riga da hula ko doguwar riga da hula in fita ko kuma in sa ƙananan kaya. Saboda haka mu kasuwanci ne nake yi ba ni da, ba ni da wannan, ba mu da, ba ma saka uniform saboda ba a ma'aikata nake aiki ba, kasuwanci nake yi.

Ah ina son dafa ƙwai saboda idan na tashi na zuba ruwan zafi na, na zan saka shi a hankali zan in tsatstsoma in zuba, sannan in ɗan barbaɗa gishiri saboda ya ji daɗin mm ɓarewa. Yauwa ban fiya son, sannan kuma ina son sa ya dafu sosai saboda wani zubin idan ka dafa shi sama sama wannan kwanduwar in za ta daɗe maka sai ka ji ta fara wari. To ina dafa shi sosai yanda wannan kwanduwar za ta dahu, za kuma ka fi jin laushin cin ta sosai.

A'a ina amfani da tsintsiya guda biyu. Akwai tsintsiyar laushi akwai tsintsiyar kwakwa. Da ita tsintsiyar laushi da ita nake shashshari a wajen da tile yake. Inda kuma babu tile a nan nake saka ita kuma tsintsiyar kwakwa in dinga share da ita. Ita tsintsiyar laushi daɗin amfani da ita duk wata ƙura da take kan tile idan ka share za ta fitar da ita. Saboda tsintsiyar kwakwa kuma ba za ta yi ba. Amma idan kuma guri ne da babu tile kaje ka saka tsintsiyar kwakwa, tsintsiyar laushi ba zai fita ba amma tsintsiyar kwakwa saboda tana ƙarfi dai za ta iya share maka wannan abubuwa.

A ko yaushe ina hattara shiyasa ban fiye yawan ajiyesu a cikin wurare da inda kowa zai gani ko wani abun ba. To duk wuri irin da nasan zan ɓoye su yanda babu inda wani ko da a cikin waya na ɓoye, na ɓoye kalmar sirri na ko na ɓoye wasu abubuwa na to ban yi. In kuma irin haka ta rayuwa ce ina ɓoye sirri na a cikin zuciya ta ba tare da na gaya wa kowa ba. Saboda wani zubin idan kana faɗar wasu maganganu, zai iya zamantoshewa ka samu matsala wani ya fitar maka da sirrin ka ko wani abin to shiyasa ko waya ta ma nima da nake akwai sirri ka na aciki ban yarda ta dinga shiga hannun mutane ba.

Na fi son takalmi mai ɗan yatsa saboda yafi dadin ya fiye mun dadin tafiya. Shi ya sa ko yaushe duk takalma na masu ɗan yatsa ne wanda ake ajiye ɗan yatsa a ciki, a zira so shi nafi amfani da shi. Bana amfani kuma da wasu kalullkan takalma. Wannan dai mai, mai, mai ɗan yatsa shi nafi amfani da shi.

Abunda nake da raguwar abinci idan nace na rage ina neman almajiri saboda mu a cikin wajejan unguwar mu akwai almajirai wanda ake turo su karatun Alkur'ani su kuma sukan bi gida gida suna waahidi ataimaka mana da abinci to idan ana fitowa ɗan abun daga abincin da ka rage sai ka ɗauka ka basu domin wulaƙanta abinci ba shi da kyau wasu nema suke kai in Allah ya baka kayi mutumtashi to saboda haka idan na tashi ina ajiyewa ina ajiyewa raguwa idan naga almajiri sai in ɗauka in ba shi.

Ina goge hakora na idan na saka makilin in goge na farko in zubar sannan, in ƙara goge wa na biyu sai kuma in zubar wa, in goge sannan haka kuma ina, ina yi kuma da daddare kafin na kwanta shima idan na ɗauka nakan goge wa da farko in zubar sannan in ƙara wanke wa a sannan in sa kuma ruwan kuskure bakina.

Na fi son mai ɗanɗanon vanilla saboda shine mai daɗi. Na fi son sa, duk sanda zan siya in sha shi, mai ɗanɗanon vanilla nake siya, nake sha wanda yake ɗan cikin ƙaramin roba haka. Zan sa cokali na in dinga shansa. Ina jin daɗin wannan mai ɗanɗanon ban lilla ɗin.

Da ina siyan ƙwai shinkafa makaroni taliya magi mai kayan miya biskit lemon na roba. Da kayan marmari. Duk wa ƴan nan kayayyakin da kan siyo su a idan na je kasuwa.

Aa, nafison bada kyautar abinci ko inbada kyautar kayan wannan, kayan sawa. So ina son irin wa innan kyautar kayan abinci, kayan sawa. Ina sonsu sosai. Ina son kuma in dinga baya dasu kyauta.

A'a ina kallon taurari da daddare saboda ina da sha'awa akwai wata tauraruwa da ake ce mata Zarah muke kallonta kusa da wata zaka ganta mai haske. Sannan kuma idan ka daga kanka da daddare wani zubin abin sha'awa shine za ka ga cewa wasu taurarin suna motsawa a hankali. To wannan shine muke ce masa ai tauraron ɗan adam ne ba ainihin tauraro ba ne ba na sararin samaniya wannan tauraron ɗan adam ne.

To ko da yake nifa dankasuwa ne wani ban fiya wannan tararrikan ba ko na taro dai ba ɗaurin aure ba ko wani abun haka. Ban fiya wannan taron ba. Shi yasa kwata-kwata niɗan kasuwa ne ni. Kawai iya tarukan da muke yi na ɗaurin aure ko kuma nawa na abu.

Eh gaskiya bana, bana wannan. Ba ma ko wace rana na kan fita kasuwa ta. Ba mu da rana tsamamiyar wanda za ka ce hutu. Toh kuma yana yin rayuwa yanda ya juya kullum ina gida. Ba ma na fita kasuwar. Kowace ina gida a zaune ina ɗan yin harkokina da yanar gizo na. Ban fiye fita kasuwar sosai ba. Amma lokacin da muke zuwa kasuwa sosai, kullum yoman a kasuwar mu muke zuwa.

Aha sosai ma, ai da yake ni ma aboci ne na manyan kaya. To koyaushe kuwa ina sanya hula a kaina saboda tana fito da ƙima da daraja ta mutum. Manyan kaya ka sa hula ba, ina nan da su da yawa. Zasu kai guda wajen talatin. Ina da hulunan nan sosai a ciki saboda haka ina son sanya hula koyaushe, koyaushe. Indai zan saka manyan kaya to zan saka niyyamaka hula.

Eh to lambar QR ai indai kayi scanning kawai lamba zai ta fito ma. Kamar yanzu zan tura coins zuwa wata wallet to nakan yi kawai scanning ɗin QR code ɗin, idan nayi scanning ɗin QR code ɗin directly zata fito mun da lambobin wannan ɗin. Haka zalika in zan tura kuɗi a nan bankunan mu na wallet nakan yi scanning barcode ɗin in yi sosai lambar akawun ɗin ta fito mun ya fiƴe mun sauƙin ka.

Asali shawara daman ra'ayi kowa kuma a cikin aikinsa da irin kuma ra'ayin shi. So ni nakan ba wa tun da muna aiki tare da yayana so nakan bashi ra'ayina a yadda zai a yi harka ko kuma za'a yi cinikayya. So yakan kuma ɗauki wannan ra'ayin nawa ya ga ya, duba, ya gaa zai dace ya amfani da shi ko ba za je ba. Saboda kowa a rayuwar shi yana da ra'ayi. Ka ga ni ra'ayi na shine aikina in yi kasuwanci ko kuma in yi aiki na harkar yanar gizo. To kowa akwai ra'ayin shi da yake da shi.

Saboda ina da ulcer ban fiye son abinci me yaji a ciki ba. Sai dai wani zubin na kan ɗansa idan awara ce ko waiar fulawa wannan na kan ɗan dangwali yaji idinga ci da shi amma saboda ulcer ta ban son abu me yaji kwata-kwata. Da yaji da tsami dubban sansu saboda yanayin ulcer da nake da ita. Hakuma wannan to koyaushe ina kiyaye lafiyata ban fiye son cin yaji a cikin abinci ba.

Muna amfani da net, wanda muke ce mai net ɗin maganin sauro. Da ita muke shiga muke kwana. Sannan kuma ni dai a ra'a, a tsari na ban fiya fita waje bayan magariba haka da daddare in je in zauna ba saboda kada sauro ya cije ni. Duk yanda nasan cewa, inda na san cewa sauro zai cije ni, to ina ta ƙoƙari in kiyaye kaina, in kiyaye lafiya ta.

Ah, ina sayan kayayyaki ma sosai a yanar gizo. Duk wani abu da nakan bukata nakan siye sa a irin wuraren ko kuma dandali da ake sayar da kayayyaki a yanar gizo. Kaga kamar Facebook idan naga ana talla kamar na huluna ko na kayan sawa ko na takalmi ko wani abun, nakan siya a cikinsu ko kuma akwai application na sayar da gurare. Irin su Jumia, irin su Temu, irin su Waye duk nakan yi siyayya akansu idan naga abun da nake bukata.

Eh, da yake bana kwanciya sai ƙafe biyar na safiya, toh ina tashi wajen ƙarfe sha biyu ko ƙarfe sha ɗaya da rabi haka, wata ranar ma idan barcin ya mun nauyi nakan kai har ƙarfe ɗaya ma ban farka daga barci ba toh ina samun ɗan saboda yawanci ban kwanciya da wuri, shi ya sa ban tashi da wuri. Sai wajen sha biyu ƙarfe sha ɗaya da rabi wani zubun ma har ƙarfe ɗaya na rana ban tashi daga barci ba.

Na fi son wani gidan abinci na Al-amir. To, ɗan abincin su yana da daɗi. Shiyasa duk sanda naje, inde gidan abin zanje in shi abinci to al'ameer nake zuwa yauwa, ya fi abincin su yana da tsafta, yana da daɗi kuma gashi da ɗanɗano sosai ƙwarai kuwa.

A'a, a'a, a'a bana, bana rera waƙa lokacin kuka saboda mu aika ga musulunci ya haramta mana yin surutu a cikin banɗaki lokacin da ka shiga banɗaki. To gaskiya ne ban rera waƙa sai dai idan 'ya'yana ne suka shiga za su fara don masu faɗa in ce babu kyau amma bana rera waƙa a cikin banɗaki kwata-kwata.

A sosai. Zan iya gabatar da rahoto, zan iya ɗauko rahoto domin na yi aikin jarida wajen shekara huɗu ko biyar ina aikin jarida. To duk wani makama ta ɗauko rahoto, ta gabatar da rahoto ta sanin bubbuldigi akan yanda zata ɗauko rahoto duk Alhamdulillah ina da ilimin ɗauko rahoto sosai.

Ana cin shinkafa da miya da salad da ƙwai, haka wani zubin da kabeji. Ko kuma in samu wake da shinkafa, da kabeji da salad, da kwai. Kuma babu wai sai mu nemo wainar shinkafa da balangu, ina da in ci.

A tabbas kuwa, in yi nisa ma sosai. In na hau keke daga nan gidana, na kan fita har titi in zagaya saboda shi ma wani ɓari na ɗan, na motsa jiki. So ina ɗan hawa keke na in zagaya in je wani wurin, inda babu nisa haka, in ɗan yi motsa jikina da shi. Kullin ina hawa keke, at least na minti, a kan kimancin minti ashirin haka zuwa minti ashirin da biyar zuwa talatin shine yayi nisa da yawa.

Yanzu ma da yake lokacin sanyi ne a nan jihar Kano to kullum ma a cikin lullube na ke. Da bargona ni dama ni ɗabi'a ta ce ma dai ko da babu lokacin ko zafi ma ana yi saboda in na sha fanka to wanani abu mai sanyi ya shiga hanci na sosai. Nakan shaki iska mai sanyi da yawa, nakan kamu da mura to in ko da ma wannan ne kullum sai ina lulluba da da mayafin bargona da nake amfani da shi.

A'a ba na zuwa saboda duk in da yake da hayaniya. Kuda zai yi cunkoso na rashin wadataccen iska. Duk irin wannan wuraren ni ban halatta su saboda wani zubin idan na shiga guri babu wadatacciyar iska ko kuma gurin ya yi hayaniya da yawa, to zan jona kashi nawa na zubin yana ɗan ɗauɗaukewa. Shi yasa duk irin wannan wuraren hayaniyar ba na shigan su.

Kai, kai, kai, kai bana jurewa, bana jurewa saboda, saboda ina da, ina da ulcer. Duk wani abu mai yaji ma ni bana kusantarsa. Bare kuma barkono mai yaji wanda idan ka sha za ka ji jikin ka ko har wani rawa-rawa yake yi saboda yajinsa. Duk ban am mu'amala da su, duk wani ma abu mai yaji ni bana ma, bana ma amfani da shi. Bana jure yaji kwata-kwata.

A na fason kayan zaki. Nafi son kayan zaƙi sosai saboda duk wasu alewa mai zaƙi cakulat mai zaƙi madara mai zaƙi to duk nafi mu'amala dasu. Duk wani abu me zaƙi ne shine nafi so a cikin wannan ɗinsa. Saboda haka duk wani abu da zakayi condensing milk, ahhh chocolate me ice cream me zaƙi da wannan dun na fasin su.

A sosai, sosai, sosai. Domin kuwa in na hau hannu zan yi, zan tafa a kan kwamfiyuta. Ina buga rubutu sosai, ina buga sosai don a cikin, a cikin minti goma na kan iya yin feji na leta mai A4 wanda aka rubuta da hannu. Zan iya sauri in copying ɗi shi zuwa, zan iya tafa, zan iya buga shi zuwa cikin kwamfiyuta a MS Word.

Ya'ina tashi daga karfe daya haka na rana idan na tashi daga bacci wajen sha biyu na ɗan kare na karya, na ci abincin rana wajen karfe daya haka nake isa kasuwa ko daya da rabi saboda yanayin kasuwar mu. Wani zubin kuma gaskiya ma sai kaga kana zaune a gida ma baka fita kasuwar ba kwata-kwata saboda yanayin tattalin arziki da kuma yanayin rashin ciniki da ake yi. Ta kwana sai kaga idan ka ma fita kaje ka kashe kuɗin man ka, to gwanda ma ka zauna a gida abin da Allah ya ba ka kai kasuwancin ka na ya yi gizo, ya ishe ka.

A kwarai kuwa ai indai kana zaune a irin unguwannin mu, kukan zakara bai maka wahala ji. Koyaushe akwai wani zakara ma a makwabtarmu da suke kiwo, ni shi yake tashi na da sassafe. Amma ne nauyin bacci, to sai ya tashe ni wannan kukan nasa da zai tayi, yana yi, yana yi, yana yi babu kakkautawa. To shi yake yi, mata mu na sai na zamantace wa nama tashi ta hana ni bacci. To suna zuban sai na jira mayaɗan yi ta de yaɗan dai na sukunna zuwa wayewar gari ya fito sosai, sannan sai in koma koma bacci.

A kwarai kuwa ina motsa jikina ina yi daga wajen tafiyar minti ashirin da biyar sannan ina yin tsallen igiya wanda na kan jin daɗinsa sosai sosai a wajen yinsa. Motsa jiki kamar wani abu ne da yake ƙara min kuzari, yake ƙara min son yin sa saboda ina jin daɗi sosai da sosai kuma bana bashi na yinsa kullum sainna yin shi da safe da daddare kuma kafin na kwanta don ya press up.

A ina iya rera wata ƙwarai kuwa? Char mandudu char mandudu wa char magade. Kai wani baƙo a gidan mai gari char magade. Ba ya sallah ba ya lazimi char magade. Neman 'yan matan gari char magade. Ko ya nema waze ba shi ma char magade. To na iya waƙa, ina rera waƙa ta yan da yanka. Mata SP, mara mata irin ta da haka ina yin waƙa sosai.

Nakan samu guri in ɗan idan ina aikin idan damuwa tayi mun ko ƙwaƙwalwa ta naji ta tushe, na shiga cikin damuwa to sai in ajiye aikin, sai in koma gefe, sai in nemi guri mai ɗan iska, mai wadatacciya, mai daɗi idan da ɗan furanni a gurin ko da 'ƴar fulawa sai in zauna a gurin in ɗan huta in washe ƙwaƙwalwa ta tukunna in ɗan samu lokaci mai ɗan tsayi haka minti goma shaibiyar, minti ashirin toh sai inji ƙwaƙwalwa ta duk ta sau-sauta ta yi wannan ina yi kuma ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To duk wata damuwa sai kaji ta sauka ta yi yaye. Idan kuma naga abin ya yi wannan da yawa sai in samu, sai in na lanƙwashe ƙafa ta, sai in yi yoga na minti goma ko shaibiyar.

Ah da yake ɗan kasuwa ne ni kawai jadawalin yanda muke gudanar da aikin mu shine. Idan an fito da safe za a tafi kasuwa a nemi duk inda kaya suke. A cikin kasuwa mai farashi, mai sauƙi ka nema ka siya, ka riƙe shi zuwa awa ɗaya ko awa biyu. Idan ka sai ya ɗan ƙaru ƴan silai sun haɗu ko silai biyar ko naira ɗaya sai kaje ka yi gaggawa saida shi ka karɓi riba. To haka muke jadawalin ayyukan namu da mukeyi na kasuwa.

Ah, muna amfani da manhajar Telegram ko ta WhatsApp saboda mu dinga aika saƙonnin mu da gaggawa da kuma, da kuma tura duk wani abu da ka ke buƙata na gaggawa saboda kasuwar mu tana da ɗan matsalar network. To irin waɗannan manhajar da ba su da wahala da amfani da ƙaramin network ko ya ɗan network yake zasu amsa, so da su muka ta amfani.

Idan na tattara shara ta nakan haɗa ta idan ta taru, ina zuba ta ne a cikin abin zuba shara. To idan ta ɗan taru ta taru sai kuma in ɗauka, sai in tafi inda kuma aka killace domin zubarwa da ita da yawa wanda mota za ta zo ta ɗiba. To haka nake fitar da shara ta. Ban iya barin sai mu zubin shara ta ko abin zuba shara ta ya cika da inda ya kai radiya ɗan taso zan ɗauka in tafi da kai inda aka ajiye domin zubawa babban mota ta zo ta ɗauka.

A na fi son in zauna a kan kujera haka ko kuma in zauna a jikin bangon injin gina da baya na. Ban son zama a ƙasa gaba daya haka. Na fi son zama a kan abu mai laushi saboda yana da daɗin zama kuma ana samun kwanciyar hankali da natsuwa in da kake zaune a kan abu mai laushi. Amma duk in da ka zauna a kan abu mai tauri ba ka kyakkyawan samun natsuwa kuma ba za ka yi abin da ranka yake so ba.

Ina haduwa da abokan cinikina ta manhajar yanar gizo WhatsApp, Telegram, ah TikTok, Facebook sannan kuma kan nan dai muka faɗa gaskiya da abokan cinikayya ta. Saboda ni da ma aikina na anan za kaga, suna son su sayar da kaza, ni ma in ce zan saya mu dai dai ta farashinto gaskiya acikin wannan man hajojin muka fara haduwa dasu.

Ah kwarai kuwa ina cire takalmi a gida saboda ai ka mu addini bai halatta ka shiga cikin gidanka kuwa a cikin ɗakinka ko cikin wani wurinka ba. Dole kana shigo a cikin gida za ka cire takalmin ka, ka kuma fara zagaye-zagayen bunɗa za ka yi a cikin gida babu takalmi saboda, saboda musulunci abun ne sharantar mana ke nan.

Tabbas muna ajiye kwafin bayanai saboda mu, abin da ya shari'anta duk abin da za ka dinga ajiye shaida. Saboda kada wani abu ya faru ba ka da shaida, to duk abin da muke yi muna yin shi a rubuce. Muna sa hannu kuma mukan ajiye shi a cikin wayoyin mu ko mukan ajiye shi a cikin takardun mu da muke a cikin wannan akwatunan da muke ajiye takardunmu masu mahimmanci.

A'a ina tafiya da sauri sosai. Na iya sassarfa yanda ya kamata saboda ni bamma iya tafiya a hankali ba. Buguzun buguzun buguzun haka nake tafiya. Duk abin da nake yi ina yinsa da sauri. Ba na tsayawa in yi shi kamar wannan saboda ina da kuzari a jikina ina da abubuwa da saurin da yake nake da buƙata duk inda zani in yi sauri inje in dawo kuma in yi sauri in isa inda nake son zuwa.

Ni ko yaushe nake duba email dina dub bayan minti goma, minti biyar, minti huɗu nake duba email dina in ga ko akwai saƙonni sun fito ko kuma app wani abin da ya fito na saɓo a ciki. Saboda haka ko yaushe ina da dam dudduɓe wannan, ina dudduba saƙonnina da nake yi, bana wasa da shi.

Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Telegram. Wa yannan su nafi amfani da su wajen amfani wajen tura sakonni na. Sannan kuma ina amfani da TikTok wajen duba ko kuma tura da kuma Telegram. Amma dai wayannan muhimman guda biyu whatsapp da telegram su nafi amfani wajen tura sakonni.

Ah muna aikinmu cikin kwanciyar hankali babu wani matsala. Saboda duk inda kace ka iya aiki tare da al'umma, to babu abin da zai baka wahala. To ina aiki tare da ƙungiya, sosai da sosai ina kuma tsayawa nayi aiki jajirtacce, yanda duk wani inda suka bani aiki, ko kuma na tsaya suka bani jagoranci zanyi ƙoƙari na sauke wannan jagorancin da aka bani.

Nakan fara da gundaron abun da akai man, kamar yanzu an ce ka saka a cikin shigar da abu na wannan ka saka sunaye guda ɗari biyar, to duk abun da zan yi zan fara shirya wainan sunayen sai na shirya su guda ɗari biyar sai kuma in shiryo da lambobin. To na kan yi, na kan yi winan irin wannan hanyoyin ba don komai ba saboda in samu, in samu saurin gama aikin cikin lokaci yadda ba zan samu matsala ba.

Ba na faci a cikin tufafi kawai in tufafi ya lalace na na ajiye to sai kuma sai inba wani wanda yake da buƙata da zaiyi, wanda kuma baya buƙata, haka kuma nake barinsa amma bana wani faci a cikin maiyike bana faci a cikin dukkan wani tufafi. Saboda ba daɗi bane ba ko kuma ba kyau bane ba aga kana faci a jikin wannan a jikin tufafi.

A'a, ba ni da, ba ni da wifi a gida. Sai dai kawai idan na tashi na kan yi amfani da wifi na in kunnawa yara idan za su yi amfani da wayoyinsu. Amma ni ba ma amfani da wifi amma ina da muradin siyan ta in ajiye saboda haɗa abubuwa. Idan ka tashi wani zubin idan kana haɗa wayan komfutaka da waya yana ɗaukan lokaci amma idan aka ce wifi ne yana haka to insha Allahi ina dai da burin siyan wifi ɗin a gida in aje.

Ina kunna sanarwa app saboda wani zubin idan kana baka kunnawa dole wani abun bazakasan cewa ya zaka ma idan kana da irin wani abubuwan da kake yi na awanni ko kuma idan ba ka kunna ba dole idan ka tashi sai ka kunna shi to yana kai wa wannan awannin za ka je ya yi kara daga saman wayarka sai ka buɗe ka kunna ka ji. To gaskiya ina barin wannan sanarwa ta app. Ina kunna sanarwa ta app a cikin duk wani application dina da nake amfani da shi na wayana.

A nakan zuwa in tofa shi a cikin abin shara ko kuma a cikin abin yin, a cikin banɗaki inda ake yin bahaya. So a nan nake, a nan nake, a nan nake tofa miyau ɗina, yawuna ban iya wannan in kuma daga bacci nake akwai ɗan roba da nake sakawa da toka. To idan na tashi sai in dinga zubawa a ciki.

Ba na kwana da rubda ciki saboda ba na iya numfashi shiyasa dole sai na juya nayi rigingini amma maganar kwana maganar barci akan ciki akan rubda ciki, ba na yi kwata kwata saboda numfashi na ni ya kan ɗaukewa kaji baya iya yi ba na iya numfashi sosai.

Na fi son lokacin sanyi, soboda jiki ya fi jin dadi, ba ka da wata damuwa ta komai acikin jiki. A sannan kuma lokacin sanyi za ka iya cin abinci ko wane iri ka ke so, da kuma ka iya kwanciya ka samu lafiyayyen barci ba tare da tsaguwa ba, ko damuwa.

A da safe in na tashi duk abun da zan yi nakan shirya shi a daidai iyakacin wanda na san zan iya a ranar, nakan shirya shi akan kowane lokaci. Yanzu idan na san cewa zan ta zan yi danna danna a kwamfutata, na iya aikin da zan yi, na san cewa iya awa biyu ne zai ishe ni to iya awa biyun nan zan yi kokari in yi shi in ya bai sa. Idan kuma na san cewa zan fita unguwa zan yi, zan, a hanya zan tsaya in yi wani aikin ko a cafe ko a wani abun to zan yi kokari shima in yi shi a wannan, a wannin da nake da shi to ina shirya ayyukana a iya awannin da nake da su a rana.

Ya na ke gaishe da mutane? Idan manya ne sun girme ni, na kan durkusawa har ƙasa a kan guyoyina in gaishe su. Idan kuma sa'anni na ne ko wanda ba su ɗan girme ni ba, na kan ba su hannu mu gaisa, muyi musabaha. Haka nake gaishe da mutane saboda mu yanda al'ada ta yi yawa wanda ya girme ka, ka durƙusa mai. Wanda kuma bai girme ka ba, ka na iya bashi hannu kuyi musabaha da shi.

A nafi kuzari da safiya, ai da yamma duk idan kake ka koma, gama galabaita kawai hutu kake nema. Nafi kuzari da safe idan na tashi du zanyi abubuwan da nake yi, in yi ƙoƙari inyi saboda ina da kuzari na, amma yamma idan ta zo, to na fara neman gurin zama ko gurin da zan kishingiɗa. Shine bana fiya, bana fiya wahala da kaina sosai amma nafi jin daɗin kuzarina da safe.

Ai mai wanne daga ciki in na amfani ne na girki ina amfani da farin mai hade da jan mai sune nake amfani dashi. Palm oil da kuma normal groundnut oil nake da man gyada da kuma man kwakwa, manja kwakwa dasu nake amfani da shi.

A gaskiya ban tara takalma da yawa saboda dai yawanci da yake takalmin fata ne suna da saurin bushewa in ba a amfani da shi. Bana wuce takalma guda biyar, guda huɗu ko uku su nake ajiyewa in yi amfani da su. Bana tara takalma gaskiya da yawa a ciki saboda na yin lalacewar wasu da suke yi idan ba a sakawa.

Da safe ina tashi nakan duba duk wani application da yake buƙatar update. Windows antivirus ina duk ina na tattare su in yi updating sa. Nan kuma ina duba ƙananan applications ina da suke buƙatar, suke buƙatar wannan updating ɗin sabunta su duk ina sabunta su. Bana wasa da dukkan wasu abubuwa na cikin kwamfiyuta ta domin tana da ginshiki a cikin ayyukan da nake yi na na harka da kukin rayu da kullum na rayuwata.

Ai shi ingancin aiki tun daga lokacin fara shi ma idan mume kyau ne za ka gane cewa mai kyau ne in ba mara kyau ba ne ba ma kana kallon zubinsa da tsarinsa da kuma yadda aka yi shirya shi za ka san cewa mai inganci ne. To ni ina duba abubuwa guda biyu wa ya yi shi da farko wa ya ƙirƙira aikin sannan kuma wane irin zubi sukayi wa aikin so sannan kuma wane irin tanadi suka yi akan aikin. So ina duba wayannan abubuwan idan naga sunyi to na tabbata aiki mai inganci ne.

A abokan aiki ai kamar 'yan uwa suke a wani bangaren to muna zaune lafiya da abokan kasuwancinmu da abokan aikin mu lafiya lau. Ba ma wulakanta kowa kuma ba na rashin girmama kowa. Kowa ina bashi girmansa kuma muna zaune lafiya lau a harkar aikin mu da kuma harkar kasuwanci bamu da wata matsala.

A'a malam Garba shi ya fara koya mun babbagu na al'kur'ani sannan kuma ina san malami irin su Sheikh Aminu Daurawa da kuma professor Sulaiman da kuma, ah, wani megida na, mmh, Bashir Mudi Yakasai. Shi ma dai ɗan jarida ne sosai, so gaskiya ina son wa'innan malaman sosai domin sun bani gudummawa sosai a cikin rayuwata da kuma lamurar rayuwata.

Eh ina sauraron rediyo, saboda yanzu irin haka ba zaka ta samu inda zaka ɗan samu wani labari mai sauri-sauri haka to sai a rediyo. Tun da su yawanci wannan manhajojin namu basa saka labari da wuri su kuma gidan rediyo duk inda suka ji labari to ina sauraron rediyo sosai. In tsaya inji me yake faruwa, yanzu ya anji yaya abubuwa suke ciki kamar alhinin yadda mu yanayin mu yake na yawan majon wannan wani zubin dole sai a cikin gidajen rediyo na jihar mu zaka samu irin labarin da yake wakana a cikin lunguna da sakuna na jihar ka.

Ina amfani da saboda ƙasar mu, ina fa son labarin ƙasar mu, akwai Daily Trust, akwai Daily Nigeria, sannan kuma akwai su irin su Al Jazeera da CNN da MNBS da Fox News. Duk ina amfani da su wajen jin labari. Su waƴannan ƙananun jaridu irin su Freedom Radio, irin su Ray of Light duk ina amfani da su a jihata, sannan kuma ƙasashen waje ina amfani da su Al Jazeera da su, da su CNN da Fox News su kuma in dinga sanin me ke faruwa a ƙasashen waje.

A'a in dai ba rashin lafiya ba bana shan magani kullum. Me be zai yi? Ka san saboda kiwon lafiyar mutum be halatta ya dinga shan magani kullum ba ba tare da likita ya rubuta mai ba. To bana shan magani kullum. In ka ga na sha magani to ban da lafiya ne shine amma alhamdulillah lafiya ta ƙalau babu maganin da nake sha.

A ina so in tafi bakin ruwa haka, gurin da ya fi ɗan shaƙatawa da sanyi in yi hutu na a nan guri. Amma ba na son yin nesa ace kayan cikin wani guri. Inda yake da ɗan danshi danshin ruwa na fi son sa a ce ko bakin teku ko kuma guri mai lambu haka mai nishaɗi. Na fi son zama in yi hutu na a guri.

Da na fi son abarba, ayaba, kankana, gwanda da tuffa. Waɗannan abubuwan guda biyar na fi son su a dukkan ƴaƴan itatuwa da lemon zaƙi. So idan na samu kamarar ayaba da gwanda nakan markaɗe su in zuba madara in yiya in sha su kamar lemo. Kankana in kan tace ruwan ta da ita da abarba in saka fulebo in haɗa shi shi ma in dinga sha.

A'a gaskiya bana baccin rana. Rabona ma da inyi baccin rana hanna mantai. Ina min mutum yake da lokacin da zai yi baccin rana. Inda ni ka ga in na tashi, in na kwanta na tashi yanzu, ƙarfe, ƙarfe biyu na dare zan kwanta ko ƙarfe uku na dare. In na tashi kuma zan yi sallah asubahin to zan ƙara komawa bacci ba zan tashi bas yi sha biyu ko sha biyu. To ina kuma mutum yake da wani bacci wani lokacin ma da zai yi baccin rana. Ka tashi kuma ka fara ɗaukan ayyuka da kuma alkawari da ka cika wa mutane. To ka babu damar yin baccin rana bana baccin rana gaskiya.

Eh ina ƙoro, ina ƙoƙarin dai koyon wani yaren tunda yare ne wahala ne da shi in ba yaren ka da aka tashi ka tashi da shi ba. Ina koyon ƙoƙarin koyan Larabci, ina ƙoƙarin koyan kuma wannan Faransanci. To wannan yarekan da ina ta ƙoƙarin koyan koyin sama da wahala da abun da ba ka tasu tun yaro ƙananin sa ba. Turanci ne dai kawai daman wannan da yake kowa ya iya shi shi kuma wannan bani da matsala da shi shi wannan tun da kun koya shi a makaranta.

A duk bayan kwana goma ina zuwa in yi aski. Sannan kuma ina sa a wanke mun kai na, ya mishi, a shafa mishi mai sosai, a gyara shi, tunda mun gashin mu ba irin na Laraba bane ko Indiya ko 'yan China. Mu na mu gashin ba shi da tsayi sosai, ƙanana ne. To na kan bi a yi mun irin aski da ake ce mishi low cut. Nan amunn sai a wanke shi sai a shafa mashi kuma maye maye masu kyau da ƙanshi. Haka na ke kula da gashina. Duk bayan kwana goma na ke yin aski.

Eh ina karanta jarida amma ai yanzu da yake yawanci ba a je a siyo ta takarda a kawo ayi wannan ba a. Yanzu nakan karanta ta ne a cikin Facebook. Saka ga jaridu suna posting a man manahaja Facebook ana maiki bulɗuwa in karanta, in karanta jaridu amma yanzu gaskiya bana siyan ta takarda wadda ake siyarwa a bakin hanya, yauwa ban siyan ta gaskiya.

Eh ina da ita, ina da guda uku. Kowane ɗaki akwai guda ɗaya sannan falo akwai guda ɗaya. Ina da su fankokin sama guda uku da nake amfani da su saboda ni na fi son fanka fiye da AC saboda fanka iskar ta bata yin kawo illa bata haddasa mura ko wani abun to ina da fankoki guda uku a gida na.

Amma fi son fanka saboda fanka ba ta da, ba ta da kawo saka mura ko wani abu. Na fi son fanka sosai fiye da AC. Don haka shi yasa gidana duk fankoki ne ma wajen guda uku ko ina suna kunne ina amfani da su saboda ni na fi son iskar fanka ta fi. Tace babu matsala, bata kuma jawo min mura. Amma in dai AC ce, yanzu yanzun nan za ta sa ni mura.

Ai ina amfani da ai saboda yanzu haka ka ga ina siyan duk wata ina siyan, ah one hundred gigabyte ina Google a ma'ajiyar Google saboda na waya cika. To da haka duk wani abubuwa ni ina ajiye su ne akan google idai akan waya ne. Duk wani documentes, text, hotuna da waye duk a ciki nake ajiye su bana, bana wasa dasu.

Ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a cikin mako. Domin tana cike da albarka da kuma saurin mai ake cewa suna tare dai da albarka a cikin wannan ranar Juma'a. To saboda haka rana mafi, mm, mafi kyau mai mafi mahimmanci kuma mafi sha'awa ita ce ranar Juma'a.

Nafison miya mai zafi. Ni ban iya shan miya ma da sanyi saboda tayar min da zuciya take. Na fi son miya da zafinta. In ta shi insamu, in zuba ta akan shinkafa ko a cikin tuwo in hada su. Ban son, ban son miya maras zafi. Na fi son miya mai zafi sosai. Na fi jin daɗinta.

Ayyukan da suka fi man muhimmanci ina tsara su da faffarkokos. Su nake fara yi saboda su ne masu mahimmanci ragowar kuma daman sai in bar su ƙila wa kala. In ya yiwu a yi su in bai yi ba kuma a bar su. Imma aiki masu mahimmanci ina tashi da safe su na kan fara zubawa inyi su inyi saurin gamasu saboda sune masu mahimmanci wanda kuma ba su da muhimmanci daman su sai da yamma. In ya yiwu in yi, in bai yiwu ba kuma in haƙura.

A ina karɓan baƙo, cikin girmamawa da mutuntawa da karramawa. Domin aka ce baƙon ku annabin ku. To ina mutunta baƙo, ina daraja shi. In ya zo zan ka masa ruwa mai sanyi, zan ka mishi lemo me sanyi, idan da ɗan cin cin ko da ɗan biskit zan ajiye mashi gefe. To ina tattari, ina girmama baƙo gaskiya. Domin baƙo ina tunanin cewa idan aka ce maka ga baƙo ya zo, hau wani ɗauki ɗauki za ka dinga ji saboda ka samu kyautata masa.

Na fi son tufafin auduga saboda shi yana, yana me ake cewa yana yin ajiyewa, yana amfani da dukkan wani yanayi. Yanzu idan zafi ake, idan auduga ne ba zai baka zafi sosai ba. Idan sanyi ne ba zai baka sanyi sosai ba. To muna, na fi son tufafin auduga sosai fiye da na siliki, saboda siliki shi duk inda lokaci yake yana karɓa yanayi kawai ya tafi da shi.

Ina fita zan bibbincika kwamfutocina da suke ofis, zan kuma dudduba document da kuma zuwa abubuwan da ya danganci tsaftar ofisin da kuma wannan abun. To su ne dai abubuwan da nake duddubawa sannan in tabbatar da cewa yaya makirga kudi take tana nan lafiya lau ba ta da matsala. Da wa yan nan da kwamfitoci so daman sai kuma tsabta. Su ne abubuwan da nake dubawa na farko idan na shiga ofis.

A'a, ina, ina kokari ta wani abu guda ɗaya. Wato duk mutumin da kake gani yana kama ka koke to tabbatas zaluntarsa aka ce to, in kana so ka magance wannan abun sai ka bi diddigi ka gano cewa me ya janyo wannan abun aka zalunce shi. Abin da za ka iya taimakawa ne da kuɗi ko da ƙarfinka ko da wani abun to sai ka yi ƙoƙari ka yi. In kuma abin ya fi ƙarfinka to sai ka tura shi wurin hukuma domin a magance masa wannan matsala tasu ko ka tura su wurin gidan shari'a su yi shari'a da wanda ya zalunce shi. Ni irin yadda nake bi kenan ina yi magance duk wani koke koke na mutane da suka kawo mun.

A har yanzu kyandar gaskiya ba ma masu samun sama anan jahan tamu wahala yake, saboda yawanci duk mutanen yanzu sun haƙura da amfani da shi, ga tsada ne ga waye. To gaskiya neman kyandar yanzu wahala ne ba ma a samun shi ba nan kunna shi ne da yake alhamdulillah gidana akwai solar wuta ta hasken rana da nake amfani da ita. Sai yawanci dum mutane ma sun koma haka shiyasa kyandar din ma masu shaguna basa siyowa saboda sun san baya tafiya.

A ba ma yin girkin wuta da itace saboda inde ba dai lokacin haka sallah ba. Lokacin da ake yankan ake yin layya shine a yanka rago, ko sa ko wani abun. To anan ne muke haɗa girkin itace muyi kunna wuta domin a soya nama dashi amma inde ba wannan lokaci ba gaskiya nide nan bana amfani da ice itace wajen yin girki.

Abin da nake lokacin da ruwa yake sauka, zuwa nake in koma gefe. Wani zubin kuma kasan kowa akwai halayyar shi, ni halayya ta fa indai ana ɗan ruwan saman nan, sai na ɗan leko, na ɗan taɓa jikina, ya ɗan taɓa ni. To gaskiya indai ana ruwan sama, indai ana ruwan sama nakan, nakan ɗan shiga kaɗan. Indan samu ya ɗan taɓa jikina, ɗan kaɗan amma ba da yawa ba, yawwa sai kuma in dawo sai in goge jikina, in canja kaya na.

A'a, ina amfani dai da matashi wanda normal na wanda ake ɗora a gado amma ban yi amfani da wannan matashin wuya wanda ake sakawa a makwalloshe ko. Bana amfani da shi kawai iya dai matashi da ake kwanciya da shi, shi nake, shi nake amfani da shi wancan kuma ni ba ma taba amfani da shi ba a cikin wannan duniya. Saboda ban saba wa wannan ɗinsa, wannan dai nake amfani wanda ake yi, wancan kuma ni ban ma taɓa saka shi a cikin alamuran aikina ba ko a cikin wani abun da zan siye shi ba.

Tambayar ce ban gane ba, ya ka ke kawowa a gidanku? In dai ya nake kawowa gidanmu. Ina yin aikina, ina sana'a, ina kawowa a gidan abinci. Yauwa. Saboda haka, duk wani magidanci ƙoƙari yake daman ya sauke haƙƙin gidan shi. Sai idan na tashi ina yin, ina yin sana'o'ina, ina yin harkokina da na ke yi, sai kuma in ɗan samu sai in kawo abin da za a ci a gida.

Ni kwarai kuwa ina son karanta littattafai, irin littattafan nan na yaƙi da kuma irin na adventure dinnan ina son karanta su sosai. Littattafai suna ɗaya daga cikin abubuwan da na fi son karantawa. Idan na same su nakan karanta su har sai na game su gaba, ɗiya sannan nake haƙura. Bana aika wani zubin har idona sai yana hawaye saboda karatu.

A na fi son amfani da shawa. Ban amfani da sabulu da shawa nake amfani saboda ta fi fita, tafi kuma kumfa. Ta fi wannan mun amfani da normal sabulu saboda bashi da kumfa. To inda shawa ita nake amfani da ita a gida na saboda tafi su sauƙin amfani kuma tafi kamar kauri zance nata tafi daɗewa yin amfani da ita.

Nina fison madarar shanu da lemon kwalaba da kuma ruwan, ruwan abarba. Tataccan ruwan abarba sune abubuwan da na fi so. Acce madani na samu wannan madaran shanu mai ɗumi, yawwa na fison ta sosai ina san wannan.

Eh an mu ka'idan mu a kasuwan ba ka isa kazo kayi kasuwanci ba sai kana da wannan katin na yantebil na tabbatar da kai cewa kai dan kasuwa ne kuma kana shago ko kana da shago a guri kaza mai lamba kaza me lamba kaza. Nan sai a baka katin shaidar yin kasuwanci a kasuwa. Inda duk wanda ya fara gurganka ka nuna masa an san cewa ka wurinka ga inda kake. Inma ba ka da wannan katin ba ka isa kazo kayi kasuwanci ba.

A'a, ina sasanta rikici ne ta cikin hikima da wayao da dabara. Saboda yanzu ba za ka tarar ma'aikaci yana kinki yana rigima da ɗan uwan shi ma'aikaci ba. Ka ce za ka buɗe baya, dole ka raba wane ka tambaye shi ka ja gefe guda daya. Ka tambaye shi me yake faruwa, ya yi ma bayani. Sannan ka ja gefe guda daya sai kai mai bayani. Shi ma ka tambaye shi sai yay maka bayani. To sannan sai ka dawo cikin ma'aikata kuma sai ka tambaye su me ya faru tsakanin wane da wane da wane. Sai ka ji shedun mutane sannan sai kuma ka tsaya ka tabbatar waye mai gaskiya waye marar gaskiya. Wanda baya da gaskiya a ce mai ya bawa mai gaskiya haƙuri. Shikenan ni yadda nake yanke hukunci na kena.

Ina musabaha sosai da mutane. Ai ita ce cikakkiya sunna. Duk inda kaga ɗan uwanka ka miƙa masa hannu, ku gaisa, ku yi musabaha kurunguma juna. Wannan ita ce, ita ce, ita ce sunna sosai. Duk in na ga ɗan uwana ko na ga mutane ko ban san shi ba, in dai yana zaune zan miƙa mashi hannu Salam alaykum amun wa alaykum salam muyi musabaha.

Kai wa ƙo ƙololuwa. Kowa yana buƙatar aikin shi ya kai ƙololuwa. Burina ace na kai ƙololuwa a cikin harkar aikina, in zamanto cewa ni ne shugaba ku kuma shgaba ko kuma ace ai wane ya yi ka za to. Kowa burinshi kenan. Ni ma burina ke nan. Ina so in je ko ƙololuwa a cikin harkar aikina in kuma zama cewa ana musali da ni idan ana yi wa yan baya nasiha ko kuma ana musu training ana cewa kuyi koyi da wane. To, ina hamdullilah ina so in kai wannan matsayin.

Eh da ina da ina kiwon kunkuru da kuma guda uku ne, to duk kuma da yake ƙanana ne nake kiwata su don su tasu su zama manya. To duk kuma sai suka yi rashin lafiya duk suka mutu. Ɗaya ya fara mutuwa bayan shekara biyu kuma ɗayan ma ya ƙara mutuwa. To yanzu kuma gaskiya duk babu wata dabba da nake kiwo a gida daman kunkuru nake sha'awa. Shi kuma idan na saka su guda uku duk su ma suka mutu da rashin lafiya da suka yi.

Eh, cikin gidana gaba ɗaya ni tile ne, gaba ɗaya gidan, sai kuma wani guri ɗakunan inda ake ajiye kayyaki, shi kuma daɓe ne na siminti. So babu wata ƙasa, a cikin gidana gaba ɗaya, he dai ƙofar gida su kuma wannan nomal ƙasa ce kalar brown. Amma nan duk cikin gidana babu inda yake da tarɓayar ƙasa, tile ne da kuma daɓen siminti.

Ina amfani da Telegram, ina amfani da TikTok, ina amfani da Instagram, ina amfani da Facebook. Wanda dai ko yaushe nafi shiga Facebook, TikTok da Instagram, Telegram shi kuma daman wannan koyaushe dannaɗan leƙa shi nake. Amma dai Facebook nafi leƙa shi sosai, inda shi saboda gurin jarida da karanta wannan nafi leƙa shi sosai. Ala kulli yaumin dik bayan minti talatin ko minti ashirin ina leƙa shi sai kuma wanda shi ko yaushe ina kansa, ba na fita daga kansa shine WhatsApp. Shi kuma ko yaushe ina kai, ina ko yaushe ina kai. Duk inda na duba, na duba ina kansa dai duk inda na je na dawo kansa zan dawo saboda a nan ne nake harkar kasuwancin mu.

Eh nakan sa ta a wurin da ake daidaita hatsi, ni sanda da idan na fita waje za ta ƙara mun haske, idan na dawo cikin gida inda duhu yake, za ta rage haskenta ta dawo daidai matsakance, to ba ni da matsala a ɓarta a cikin a wurin caccanjawa wanda da kanta za ta dinga caccanja iya hasken da ta karɓa, iya abin da za ta bayar, iya duhun da ta karɓa, iya abin da za ta bayar. Ta saita kanta na saitata tana yin irin wannan aikin a haka.

Amana, amana ita ce mafi muhimmanci a cikin amana a cikin abotantaka sai kuma riƙe sirri, yauwa su kuma shine na biyu a cikin abokantaka sai kuma taimakekeniya yauwa shine shi kuma na uku toh. Idan wannan abu ukun an samu, toh tabbas abotantaka ta hadu riƙe sirri, amana da kuma taimakekeniya.

Na fi son tuwon alkama, miyar kuka ko miyar zogale. Tuwa na fi so, sannan kuma na fi son tuwon dawa miyar kuɓewa. To amma gaskiya na fi son tuwon alkama. Ya samu miyan zogalen nan, a zuba gyaɗa haka a ɗan barbaɗa gyaɗa aciki. Yauwa ina son wannan miya sosai sosai sosai ina son ta.

A yanda duk wani yake sa hannu, hakan mu ke sa hannun mu. Amma yawanci idan ba mu ga cewa wannan ba, kowa akwai irin yanda yake sa hannunsa, ni ma akwai irin yanda nake sa hannuna. So normal muke sa hannu saboda mu yanzu wani zubin mukanyi hatimi. Ko wani abun idan za a yi abu, idan za a yi sa hannu akan buga hatimi ko a ce mishi an yi sigineta. To haka muke yin.

Ah na fi san inji kiɗan irin na mutanen da na gargajiya, wato irin kaɗan da ake ce mushi kiɗan kalangu. Wanda mutanen mu na dan su ke yin amfani da shi irin su Shansha, irin su Ɗan Ƙwairo, irin su Sani sabulu, irin su, ah wanna me kaɗa jitan nan Ɗan Maraya Jos. To dun na fi san irin, irin kiɗan su saboda shi wannan kiɗan anyi yin kiɗa ne na gargajiya, za ka ji yana idan ana yin sa yana ratsa maka zuciya.

A ƙwarai kuwa ina iya kunna wuta. Wani zubin idan gas dina ya ƙare ina amfani da garwashin wuta. Nakan ɗauko leda, na haɗa daɗan leda, in nanade ta a kasai in kunna ta, sai in ɗinga ɗan digawa a kan gawayin. To insha Allah wutar za ta tashi. Ina iya kunna wuta sosai. Abu ne mai sauƙi wannan ba wani wahala bane, indai da leta a kusa.

Ai ina shan fiye da lita takwas ma ni a rana saboda ba na wasa da shan ruwa sosai. Ina shan ruwa saboda idan na ɗauki ƙaton jog haka da ke cika da ruwa sai in shanye rabinsa zuwa anjima kuma sai na ƙara ɗiba, na ƙara ɗiba na shanye ragowar rabin. To ina shan fiye da lita takwas a rana ko lita goma wani zubun idan da lokacin zafi ne amma ban shan ruwan sanyi, kawai iya ruwa dai nake sha normal haka saboda gudun yin mura.

A babban nasarar da aka samu a gurin aiki ko a gurin kasuwanci shine ɗaukaka da ci gaba da ake samu shi yafi daɗi. Zakaga cewa kana samun cigaba a koyaushe kana making abubuwa da dama a rayuwarka, zakaga kana cigaba, kaga duk inda ka sa a gaba kana samun nasara. Wannan ba ƙaramin abun jin daɗi bane ba a cikin harkar aikinka ko a cikin harkar kasuwanci.

Ya na ke koyan fasaha sabo? To kasan duk yanda aka ce kana da yanar gizo, za kuma ka shiga gurare da dama kamar Reddit. Yauwa za ka iya samun duk wata wasa GitHub, duk za ka iya samun wannan wata sabuwar fasaha da ta shigo ta wani ƙere-ƙere ko ta wani abu. Duk inda ka shiga zaka dinga ganin su a cikin waƴannan guraren. Za kuma ka karanta za kuma ka fahimta. To a nan ni na ke samu sababbin fasahohi da na ke koya, a tattare da duk wani abu da ya shigo sabo.

Kasan fasahar zamani akan inganta aiki da ita wajen fasahar zamani. Dukkan abin da za ka yi akwai AI. Kamar yadda wannan abin yake akwai AI wanda za ka iya amfani da shi ya tsara maka duk wasu abubuwa da kake bukata cikin sauƙi. To, mu kan yi amfani da AI wajen tsara ayyukanslmu cikin sauƙi ba tare da mun wani samu wahala ba. Kuma da yake AI yana da fasaha ta zamani kuma yana inganta ayyukansa cikin sauƙi. To, mu kan yi amfani da AI wajen shirya duk wasu abubuwa da zamuyi na inganta ayyukanmu na sake mashi fasali da inganta shi.

Amma bai son zama a kujera idan zama zan yi mai tsayi. Amma idan zama zan yi ɗan kaɗan na cin abinci ko wani abin na fi son zama a kan tabarma ko kafet in ci abinci na. Amma in dai zama zan yi mai tsayi, nakan zauna a kan kujera in daɗe saboda ita akwai laushi a jikinta. Jikinka ba zai yi ciwo ba yayin da ka daɗe a kanta. To shi ne bambancin, ni na fi son zama a kan kujera fiye da tabarma.

Nakan yi shiru saboda babu dadi, in baka da haske a cikin gidanka duk ka haska fitilan waya da wani abubuwa, ba zaka samu ka kalli TV ba, ba zaka samu ka kunna komfiuta ta dade kana amfani da ita ba to ban jin daɗi sosai idan babu, babu wuta, to sai dai ka zauna ka yi shiru, ka dinga ɗan duba littattafai ko kuma kana karatun wani abu a cikin wayar ka na littattafai.

Nafi son shinkafa da miya da kabeji da nama. Yauwa saina biyu kuma ina son tuwon alkama, miyar agushi ko miyar zogale azuba gyada a ciki. Sannan ko kuma ina son tuwon dawa miyar kuka. Amma abinda nafi so shine tuwon shinkafa da miya, yauwa da kabeji da nama in dan zuba ayaba a ciki ko kuma wake da shinkafa.

Da ina yawanci ƙarshen mako ina ɗaukar ƴaƴana mu tafi gidan zoo, ko muje wajen hawa lilo. Ko wani abun domin su samu kyawawan farin ciki tare da ni da su tun da rana ce da ranaku da babu hayaniya babu aiki to nakan ɗebi iyalina mu tafi can wurin gidan zoo mu kalla dabbobin daji, a yi wasa da dariya su ma sun samu lokacinsu da ni da su haka. Sannan idan mun gama kuma mu tafi wani wurin inda ake ɗan hawa lilo da ƴan motocin zagaye a ɗan yi shi ma sannan sai mu dawo gida.

A jakata kalar ta baƙa ce, wanda nake zira kayayyaki na a ciki in zan yi tafiya. Baƙa ce da ratsin ruwan toka a jikin ta. Tana da wajen aljuhuna wajen guda bakwai, tana da kuma kufofi, tana da zip wajen guda huɗu ko biyar. To ita ce wannan jakar da nake amfani da ita.

Eh tabbas ina ajiye kwafin ta aikina saboda shi shari'a aka ce shari'a ta halatta ka ɗinga ajiye kwafin duk wani bayani naka baka san me zai faru gaba ba. To ina ajiye su wasu a cikin waya a cikin Google account dina, wasu kuma a ainihin takarda in saka su a cikin wata jaka ta leda in kuma rubuta in ajiye a matsayin record.